Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ya danganci lokacin hutun. Saboda misali, eh, tunda makaranta ne, zaka iya samuwa lokacin koyarwa, lokacin da kake da darasi da ɗalibai yana bambanta. Misali ranar Litinin zaka iya kasance yanzu bari in yi misali da ranar Juma'a. Ranar Juma'a ina da darasi daga karfe takwas zuwa karfe goma. Sannan kuma daga karfe goma idan aka yi hutun minti talatin zuwa sanda za a tashi karfe sha biyu, bani da darasi, bani da komi. A wannan lokacin hutu ne a wurina zan iya yin duk abun da nake so a wannan lokutan. To haka ma a wasu lokutan, a wasu kwanakin ranar Litinin, ranar Talata, ranar Laraba sai ya kasance lokutan hutun ba ɗaya bane ba kam amma ana samuwa, ana samuwa. Ranar Litinin da safe ne. Daga Litinin zuwa Alhamis ma sau da dama darussan da nake da su da ɗalibai yana fara kamar daga karfe sha ɗaya da minti hamsin, karfe sha biyu da, da rabi sama. Saboda haka da safe daga karfe takwas lokacin fito wa aiki har zuwa wannan lokacin kusan lokacin hutu ne. Zaka iya ka yi bacci, za ka iya ka yi hira, za ka iya ka yi kaza da kaza da kaza kafin lokacin da asalin aikin da ya kawo ka makarantar zai fara. Sabida haka lokacin hutu mun ya bambanta. Idan kuma lokacin hutu ne misali na hutun ɗalibai da ake yi, to dama wannan ana yin shi, eh, bayan wata uku uku ne. Saboda kowane wannan na makaranta wata uku ne term ake nan. Wata uku ake yi. Akayi wata uku anyi first term. Akayi wani wata uku anyi second term. Akayi wani wata uku anyi third term. So misali in wannan hutun ne bayan wata uku na first term ana hutun sati uku zuwa wata ɗaya ne. Shi kuma hutun second term ana yin hutun shi ma sati uku zuwa wata ɗaya. Hutun third term kuma shi ya fi tsayi. Akan yi hutun wata ɗaya da kaman sati biyu zuwa sati uku haka. To wannan shine lokutan hutu wanda shine hutu. Bayan wannan kuma sai dai iya ɗan hutun ƙananun lokuta wanda mutum bai da darasi.